Idan na kwanta jinya kaman zazzabi, ciwon kai, mura ko tari, lallai ina yawan samun kasala ga jikina. Kuma abu ne wanda yakan iya aje ni wajen sati ɗaya ko sati biyu. Yana ɗaui okaci kafin nan in samu in farfado. Idan zazzabi ne ko na tashi shan magani, yana ɗauke ni kwana uku. Haka ma da tari, zai ɗauke ni kwana uku kafin nan in samu sauƙi. Sannan idan na ji sauƙin nan, dama yana shafe yanayin cin abinci na. Jikina gaba ki ɗaya sai inji na samu kasala. Amma a hankali a hankali, ƙarfin jiki zai fara zuwa mini. Amma dole ne lallai in koma cin abincin da zai gina min jiki sosai kaman irin sakwara, naman kaza da kuma ya'yan itace wanda na san ya kamata idan na ci, zai bani ƙarfi sosai. Ayaba da lemu da abarba sai inji na fara samu ƙarfi a hankali. Sannan haka kuma zan ci dafaffen ƙwai. Dai a hankali a hankali sati ɗaya, sati biyu kafin ankara ƙarfi ya samu.

Ni dai ko wane lokaci na shekara ina so ban da matsala amma ya dangana da abubuwan da nake yi ko kuma ina samu sakamako ga abubuwan da nake yi. Kaman wannan lokacin shekara lokacin damina ne. Idan gona ko shuka yayi kyau, amfanin gona yayi kyau, sai in ce na so wannan lokacin. Haka kuma in aka tashi tafiyan lokacin rani, lokacin ko kaka, lokacin da ake girbe abincin gona in yayi kyau sai in ce. Kuma idan akwai lafiya, lafiyan jiki ba wani tashin hankali sai in ce wannan lokacin ma ina so. Amma maganar gaskiya shine duk wani lokaci na shekara lokaci ne da nake so. Idan ina samu biyan buƙata, akwai zaman zamantakewa tsakanina da jama'a, akwai zaman lafiya da makamancin su.

Gyara ko sara kayan gida don kada su rikice. Lallai kuwa kowane kaya a gida suna da nasu ɓangaren. Mu ce kicin inda ake dafuwa, ake ajiye kwanoni, ake ajiye cokalai, ake ajiye dai duk wani abun da ya shafe abinci. Ko wanne na da ɓangaren shi. Domin idan ka tashi nema in kana so ka ɗebi shinkafa ne, ka ɗebi wake, kana so ka ɗebi mai ne suna da ɓangarensu. Haka cikin ɗaki inda muke zanna, mun hira mun sarrafa shi yanda idan za ka yi kallo ne ga inda za ka zanna ka yi kallo. Ga bidiyo inda yake zama shi ma haka wajen kwance. So wannan tsare tsare lallai yana temakemu saboda kar kaya su rikice.

A wajena dai basirar na'ura tana iya kawo sauƙi ga ma'amala da kuma aikin ɗan adam yau da gobe. Akwai abubuwan da yana biɗan awoyi ko kuma kwanaki ko watannai kafin nan ka ci moriyarsa amma na'ura ya sa waƴannan abubuwan sun zo da sauƙin da kana iya ka yi shi kaman an ketta ido. Da ko lissafi za ka yi ko kuma za ka yio bincike a yanar gizo ko kuma sai ka tafi gidan da ake ajiye takardu, ka je ka yio bincike ko ka yi tafiya jiha jiha kafin ka samu wannan abubuwan da kake nema. Saƙonnin duk hakan ya zo da sauƙi domin na'ura. Ka yi amfani da ko wayan ko kwamfuta ka duba kawai za ka gan ka samu biyan buƙata.

Hanyan farko ko aikin da na yi na farko da na samu kuɗi shine na yi kasuwancin siyar da katin waya da kuma kiran wayan da jama'a suna zuwa su yi sai in caje su. Na yi hakan ne a dubu biyu da huɗu lokacin na ƙare karatuna na sekandiri shi ne muka buɗe wannan kasuwanci muna yi jama'a kuma suna zuwa su yi kira sannan su sayi kati. Lallai wannan kasuwancin ya taimake, ya taimake ni sosai domin a cikin sati biyu sai ka gan kuɗin Najeriya tana da daraja wannan lokacin. A cikin sati biyu ka gan na samu dubu ashirin, dubu talatin. Wannan babban kuɗi ne a wancan lokacin. Kuma yana biya mun buƙata ba ni kaɗai ba har da iyalin da na fito. Wannan kasuwanci ya biya mun buƙata ƙwarai da aniya. Da waensu kuɗaɗen dana tara na samu na tafi jamia ma dashi.

Abincin gargajiyan da na fi so shine akwai garau-garau, akwai tuwon shinkafa da miyar kuka, akwai waina, akwai tuwon dawa da karkashi. Wannan abinci da su aka girmar da mu har da daddawa. Da ko yanda yake na girma yanzu, wani lokacin sai in ji kwaɗayin ya tashi mun sai in je kasuwa in siyo, in zo in dafa in ci. In tuna baya an ce waiwayi adon tafiya. Lalle abinci ne wanda da muke ƙanana idan aka dafa mana muna ci wani sa'an kuma mu ji ya fita kan mu. Amma da yanzu da muka manyata kuma akwai abincin zamani daban daban ya sa jama'a da yawa basa kula da wannan abincin gargajiyan. Amma ni idan na ji kwaɗayi sai in tashi in je in shiryo shi.

Lallai tura kuɗi ta waya ya canza saye da sayarwa unguwarmu sosai. A kaman da idan baka da kuɗi dole ne sai ka je banki ko kuma ka je wajen ƴan canji ka samu kuɗi kafinan ka kawo a ansa. Ya sa sayar da sayarwa yana da matsala sosai. Masu sayadda kayan ma ba sa yin ciniki sosai. Domin dole ne sai ka kawo kuɗi a hanu amma lallai amfani da waya yanzu ya sa komi ya zo da sauƙi. Kawai a baka lamban ajiye kuɗinsu kawai ka tura kuɗi ka ansa kaya. Ko baka da kuɗi a jikinka yanzu idan kaje kace kana biɗan abu kaza sai a ce ka tura kuɗi ka ɗauki kayan. Ya zo ya zama idan baka yin kasuwanci ka tura kuɗin a waya ba wanda zai zo wajenka kuma. Dayawa wanda basu yi tunanin zasuyi kasuwanci haka ba yanzu ya zama musu tilas ne in ba haka ba bazaka iya ciniki ba.